Eh to ina magancen matsalolin aiki ta hanyar yin sulhu idan matsala na da mutum ne. Idan kuma matsala ce wanda ta dan kulle mun kai, ina ƙoƙari in je in samu wani wanda ya fi ni sanin kan aikin sai in gaya mashi E ai gashi gashi ga abun da yake ɗan ba ni wahala ko kuma ya shige mun duhu na kasa warware shi sai eh ku ƙari ya warware mun. Idan kuma shi ma ya kasa to za mu iya mu samu wani kuma daban ko kuma mu samu shi asalin wanda ya ba da aikin sai mu yi mashi bayani gashi abu kaza kaza yana ba mu wahala sai mu samu ya warware mana matsalar. Sannan sai mu ci gaba da aikin da aka samu. Idan kuma matsala ce babba kamar musamman tsakanina da wani ko ya takura mun ko kuma ya saka mun ido to ina ƙoƙari ne in yi sulhu da mutum. Idan na ga alamun mutum kuma baya son wannan sulhun to kawai sai in gyadi shi ya ci gaba da harkokin gabanshi ni ma in ci gaba da yin nawa.

Yawanci abun da yake sa ni dariya gaskiya akwai abubuwa da yawa. Na farko dai kamar ina kallon waɗannan bidiyoyin haka irin na ban dariya kamar irin na su comedy haka ko skit gaskiya. Irin wannan bidiyoyin suna bani dariya sosai. Kum ni na fi son bidiyoyin su kasance bidiyoyi ne marasa tsawo. Kuma ina son bidiyo wanda bai wuce irin na sakwan huɗun na awon na minti huɗu haka ba. Gaskiya idan ya wuce minti huɗu to sai in ji gaba ɗaya ma bana son kallon bidiyon ko da ko yaya abin zai bani dariya. Wani abu kuma da yake ƙara bani dariya shine ko a kan hanya in ga wani yana yin abin ban dariya ina yin dariya.

Ba ni da katin kasuwanci saboda ni ba ɗan kasuwa bane. Ban da ma kasuwa, ni ba ma'aikaci bane, ba ɗan kasuwa bane. Ni ban daɗe da gama makaranta, yanzun ne nake yin wani abu da ake kira a ƙasar mu Najeriya ake kiranshi bautan ƙasa kuma hidimta ma ƙasa da muke. Saboda haka a yanzu de bani da katin kasuwanci amma ina da burin nan gaba nan bada daɗewa ba in samu in mallaki wannan katin kasuwanci saboda lalle yana da amfani sosai. Ina so in mallake shi sosai.

Ai ina amfani da internet sosai. A kullum ina amfani da internet a kowane rana kuma internet ina yana nan a kunne indai ba bacci ne zan yi ba. Ina kunna internet ina duba, ah, kamar labarai haka ko kuma idan akwai ina da saƙo daga wani ko kuma ina, wani lokaci ina kallon bidiyoyi ko na koyan wani abu ko na ba ni dariya ko kuma in shiga cikin, daya daga cikin, umm, manhajoji. Ina ɗan duddubawa ina duba labarai na yau da kullum. Ina, ina, ina shiga ina yin, ah, ina shiga ina buɗe, ah, hanyoyi inda zan samu, samu ko aikin yi ko wani abu. Ina neman kuɗina kuma duka da internet ina. Saboda haka internet yana da amfani a gare ni sosai.

Da farko dai idan na kamu da mura, hankali na yana tashi sosai saboda mura yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ɗaga min hankali kuma yake sa ni na zama bana jin daɗi kwata-kwata. To, da farko idan na jima alamun mura, ina ƙoƙari ne in tafasa ruwan zafi, in haɗa shayi mai zafi sosai, in dan matsa lemun tsami, in ta sha kaɗan-kaɗan yana, zafin nan yana ɗan ƙona min maƙwogaro na, ina samu, ina ɗan jin daɗin shi a maƙwogaro na. To yawanci idan na yi wannan gaskiya ina samun saukin mura sosai. Sai dai kuma wani lokaci idan muran, sai dai wani lokaci idan muran yaƙi sauƙi, to gaskiya idan ya zo kuma ina mura ga wani lokaci ya koma ma ya zama tari, to gaskiya hankali na yana tashi. To ina, nakan siya magani ne wani lokaci in sha. Ina shan magani na asibiti kuma ina, ina shan shayi na dai har yanzu. Saboda shayi gaskiya yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kwantar min da mura sosai. Kuma na yarda da shi sosai.

Gaskiya ne idan na je wurin aiki ban cika sanin ci abinci ba amma idan ta kama sai na ci abinci a wurin aiki to na fi so in ci ma abu kaman mara nauyi sosai kamar irin ko irin kayan masarufi haka ko kayan itace amma ban cika zama in ci wani shinkafa ko kuma wani tuwo abu mai nauyi sosai ba. In ma zan ci su wa'incan din to nakan samu wuri ne ko in fita waje in je in samu wani wuri inda babu mutane sosai sai in zauna in ci abu na.

Gaskiya bana iya jefa dutse nesa sosai. Saboda ni tun ina ƙarami ma in na jefa dutse gaskiya baya zuwa da nisa. Bal lantana yanzu ma na dade ban jefa dutse ba. Amma ko lokaci na ƙarshe da zan ce na jefa dutse, ban jefa dutse ya yi da nisa ba. Eh, gaskiya bana iya jefa dutse ya je da nisa. Saboda wani lokaci ma idan na ga yara suna wasa da dutse na ga suna jefawa yana nisa, abin yana bani mamaki sosai. Sai in ga yaro hannunshi ba yi da wani tsawo amma kuma ya jefa dutse ya yi nisa sosai. To gaskiya mana abu lallai yana bani mamaki.

Gaskiya na fi amfani da apps kamar WhatsApp da musamman X wato Twitter a da. Na fi amfani da waɗannan apps ɗin yawanci WhatsApp saboda a nan yawancin sakwannina suke zuwa. Nake ganin waye yake so ya yi magana da ni ko kuma ni in ina so in yi magana da wani gaskiya yawanci ta can ne muke sadarwa. Shi kuma Twitter wato X a yanzu ina yawan shigar shi ne saboda yawanci a nan ne nake samun labarai, labarai waɗanda ba na kanzon kurege ba, labarai ingantattun labarai. Inda nan zan, zan sha dariya, zan samu labarai sannan zan ga duk abin da yake faruwa a yau da kullum. Kuma wani lokaci ina shiga applications kamar na crypto haka saboda ni ɗan crypto ne, ina yin crypto sosai kuma ina ɗan samun kuɗi da shi to ina shiga applications na crypto a kullum, kullum, kullum.

Yawanci gaskiya ƙarshen mako idan ya zo ranar tunda ba ni da aiki da zan yi na ofis ko wani abu to yawanci ina zuwa ina koyan aikin hannu wato aikin gyaran wuta kenan. Ina zuwa koyan aikin gyaran wuta muna zuwa gidaje in an kira mu sai mu je mu gyara musu wuta ko kuma idan sabon gini ne mu sassaa wuta mu sassaa irin socket-socketd dinnan da ake sawa da ɗan switches na wutan da duk dai abin da ya danganci lantarki har transformer muna shiga mu gyara muna hawa saman polewaya mu gyara duk abun da dai ta kama wanda dai ya danganci wuta na lantarki muna, muna ƙokai mu gyara shi muna sa inverter muna sa solar sannan duk abin da ya danganci wuta dai duka muna yi.

A gaskiya ban iya yin iyo ba saboda ni ina tsoran ruwa sosai. Ƙarshe lokacin da nayi iyo na ƙarshe gaskiya an fi shekara goma saboda an dade sosai kuma shima ruwan da na yi iyon ma ruwa ne wanda dubbe wuce ɗan guiwa na ba haka. To ban son in shiga ruwa wanda zai wuce ya shanye min kai kuma ni gaskiya ban iya iyo ba. Shi ya sa ba na yin iyo, ba na zuwa kusa da ruwa kokuma duk abun da ya danganci irin wannan gaskiya.

Ina kare, eh, kaina ko kanmu daga sauro ne ta hanyar kokarin rirrufo, ehm, eh, tagogi da ƙofofi idan yamma ya fara yi. Saboda yawanci da yamma ta yi kamar daga karfe huɗu, biyar haka na yamma, shine lokacin da sauro suke fara shigowa. Musamman to kuma idan aka ce an yi sallan magariba aka, to lokacin gaskiya suna yin yawa sosai. Musamman idan inda kake akwai wani kwata aka ko kuma wani ruwa wanda baya wucewa, ana samun sauro sosai. To muna ƙoƙari muna rirrefewa. To kuma idan ba ma misali an samu aka si, mun ga sauron sun yi yawa, muna siyan maganin sauro wanda muke fiffesawa a ɗaki. Kaman mun fesa sai mu fita sai mu rirrefi windo, windon tagogi sai mu, mu bari yayi kamar minti sha biyar, ashirin har zuwa talatin haka. Sannan sai mu buɓuɗe tagogin mu kunna fanka domin ba, bari maganin ya fita kar ya sa mutum mura. To abun da muke yi kenan muke kare kanmu daga, daga sauro. Saboda sauro yana da illa sosai. Zai iya jawo malaria har ma da typhoid. To ni kuma gaskiya na, na, nayi malaria mai zafi lokacin da ina, ina ƙarami. Na yi malaria wanda ya taɓa min kusan ƙwaƙwalwa na har na dinga yin abubuwan da ban ma san cewa ina yi ba. Shi ya sa yanzu nake ƙoƙarin in kare kaina kuma in kare duka ƴan gidan mu da ma al'umma gaba ɗaya daga sauro.

Ina kula da gashi na, ina ƙoƙari ina siyan, ina siyan abin, sabulun wanke gashi mai kyau wanda zai, zai kore mun wani amosani na kai wanda yake takurawa kaina. Ina siya ina wanke kaina, tas da shi kamar, sau biyu wani lokacin sau uku a sati. Ya danganta da yanda naga kan nawa yayi to sai in ɗan, na ɗan tsane shi da ruwa. Bana goggoge shi da ƙarfi saboda, likitoci da sauran masana sun ce karka dinga goggoge kanka da, da tawul sosai. Sai dai a ɗan tsantsane shi kaɗan kaɗan saboda gudun kar ya lalata maka, abun nan na gashin ka. To sai in ɗan, ina ɗan tsantsane shi, sai in samu mai kuma ɗan kaɗan ɗan daidai ko man zaitun wani lokaci ko kuma dai man gashi irin wanda ake haɗa shi a wani wuri. Sai in samu na ɗan shafa shi ɗan daidai kar kuma yayi, yayi yawa a kan nawa. To ta yanda nake ƙoƙari nake kula da gashi na kenan. Na sannan ina ƙoƙari idan naga gashi na ya taru sosai, yayi babu kyan gani sai in je in ƙoƙari in aske kaina sai in kyau kuma zan ji kan baya mun ƙaiƙayi Kamar yanda yake yi idan ya taru. Gaskiya ina jin daɗin hakan sosai.

A'a, ba mu amfani da ruwan rijiya. Saboda ni gaskiya inda nake, inda nake gaskiya kamar birni ne haka. Muna, muna cikin kamar tsakiyan, tsakiyan gari kuma ba mu da rijiyoyi gaskiya. Muna da ruwa a famfo. Amma idan na je garinmu wato inda asalinmu ke nan, inda aka haifi mahaifana, ina ganin mutane suna amfani da ruwan rijiya sosai. Wani lokaci ina cewa a ba ni in ja duk da dai ina ɗan tsoro amma wani lokaci ina cewa a ba ni in jawo ruwan daga rijiya domin in ji yadda ake ji.

Yawanci ni bana wani shaƙatawa wai ko in fita ko in je wani wuri inda zan je in zauna in sha iska, in sha wani juice haka ko wani abu a'a. Yawanci ni in zan shaƙata kawai ina gida ne ko in zauna ko in kwanta ina dan danna wayana ko kuma ina kallo ko dai ina yin dai wani abu wanda zai dinga ɗan ɗebe min kewa.

Ehh, ban cika ba. Ba kullum nake saka turare ba amma gaskiya yawanci ina son saka turare. Amma yawan idan kaman na san cewa zan je wani wuri kuma ina sauri, gaskiya na kammanta ban shafa turare ba. To amma dai, in dai ina sane ina ƙoƙari ina shafa turare don haka yana da amfani sosai. Ina shafa turare wani lokaci ina karɓa ne a hannun mama na, wani lokaci kuma ina amfani da wanda nake da shi a waje na.

Ranar Juma'a shine mafi kyau a mako. Ina son ranar Juma'a ne saboda yanayin yadda ranar yake zuwa. Komai a tsare gashi dai akwai rana sosai amma dai gaskiya yanda yake zuwa. Ranar bayi da tsawo sosai sannan zan shiriya. In naje in aiki zanje, inje aiki idan kuma ina gida ne zan zauna in karatu na, na Kur'ani. Sannan idan lokacin masallaci ya yi naje in naje in zauna in saurari huɗuba. Sannan in yi Sallah, in dawo gida idan gida nake in kuma aiki ne in koma wurin aiki sai inji hankalina ya kwanta sosai. To gaskiya ina ƙaunar ranar Juma'a sosai. Shine ɗaya, shine ɗaya daga cikin ranakun da na fi so sosai a ranakun mako. Rana ne mai kyau.

Ya danganta da, da yanayin zuwa na wuri ya danganta da yanayin inane zan je kuma da yanayin waye zan je in samu. Idan dai wuri na ga ana son in je da wuri ne, to gaskiya ina ƙoƙari in je da wuri ɗin ko da a ce wanda ya ce in zo da wurin zai-- zan je ban same shi a wurin ba dai. Ya dai san cewa ba laifina ba ne, ina ƙoƙari in je wuri da wuri. Amma kuma idan na san na taɓa zuwa wurin nan kuma na ga cewa ba, ba na je da wuri kuma su wayanda zan je in samu su ba su zo da wuri ba, to gaskiya wani lokaci na fi son in je daga baya saboda shi jira ba shi da daɗi. Ni na fi son kawai idan za a yi abu a yi shi a lokacin da aka ce za a yi. Ba wai sai an ta ja, an ta ja, an ta ja kuma ai ta zama ana jira ba. Ƙwara kawai abin da aka zo yi a yi shi a lokacin da aka ce za a yi.

Ina ƙoƙarin duk yanda zan yi in bi ƙa'idojin aiki. Saboda ni, saboda tsaban bin ƙa'idoji na ma wani lokaci sai nayi ta tambayan wanda ya bani aiki. Ka zane, kai kuwa in tambaye shi ka zane, duk abin da aka bani sai nayi ta tambaya ka zane saboda bana son yin kuskure gaskiya. Idan kuma ƙa'ida ne wanda kowa ya riga ya san shi kamar Oh my goodness!

Ina zubar da shara ne a babban bola. Na ɗauke ƙaramin sharar cikin gida sai in futa da shi babban bola wanda yake waje. Saboda idan, idan masu kwashe bola sun zo sai su kwashe, su tafi da shi can inda suke tafiya da shi su je su zubar.

Gaskiya ne, ƴaƴan itace akwai wayanda na fi so za su kai kamar uku haka ko huɗu. Ba zan iya cewa ga wanda takamaimai na fi so ba. Ina, ina son kankana, ina son, ina son apple, ina son inibi sannan kuma ina son lemu. Gaskiya wayannan ƴaƴan itatuwa sune wayanda na fi so a cikin, a cikin ƴaƴan itatuwa. Kuma ina samun inci su saboda suna ƙara wa mutum lafiya a ciki.